Eh to a gaskiya idan babu wutar lantarki ina da solar a gida na. So ba muna damuwa idan ma babu wutar lantarki, mafiya ko da babu ta ko kuma solar ta yi kasa. Ina da power bank, da nake aiki da shi. Power bank ɗin zai ishe ni in charger fitila ta, in charger waya ta sannan kuma in yi amfani da shi, na ababe da dama. Na kan yi kallo, na kan yi playing ɗin games. To duk ina aiki da power bank ɗina.

Abubuwa da dama na ke jin tsoro. Abu wani mafi yawa wanda ya fi bani tsoro shine abinda zai bani tsoro wanda zai iya sanadiyar ƙila samun rauni ko jimuwa ko kuma na iya abinda zai iya sa mutum ya rasa ranshi. To duk waɗannan ababe ne masu tsoro. Sannan kuma faɗa, bana son faɗa ko naga ana faɗa. Toh duk waɗannan abubuwan su kan sa ni tsoro ko shiga abinda zai iya jawo matsala to duk yana bani tsoro. Duk suna daga cikin abubuwan da nake dubawa kafin in yanke hukuncin shiga saboda tsoron da nake ji.

Eh to gaskiya wan lokaci na kanyi amma dai bani fiye yi sosai ba. Wani lokaci dalilin da ke sa ina kwana a ciki maybe kila na ci wani abu wanda cikina ya kasance ba na jin daɗin shi ya kansana kwanta a ciki. Kuma wannan kalman ta kwanta a ciki tana ɗaukan ma'ana biyu. Ma'ana mutun ya kwanta a saman cikin shi, ma'ana idan zaha kwanta cikin yakah ya kasance a ƙasa kana taushe da shi. To wannan tambayan takan ɗauki wannan sigan. Kuma mutun yakan kwana a ciki yana ɗauka tafani misali shin a waje kake kwana ko a cikin ɗaki. To duk wannan tambayar takan bada wannan tambayar ya danganta daga yanayin da aka yita. So a wannan yanayi takan ɗauki ma'ana biyu. Kwana a ciki ma'ana cikin ɗaki ko kuma idan ka kwanta ka kwanta a saman cikinka shikenan.

Mafi yawan aikin gida wanda na cika yi a koyaushe duk bai wuce share share ba. Sharan gida misali idan da safe na tashi zan share gidan gaba ɗaya waje ciki kuma matan gidan ma'ana matar tawa ita ke gyara gida tayi mopping. Eh a kullum na kanyi wannan aikin ya zama misali kamar sigat ko yanayin motsa jiki a gareni.

Eh, na kan yi magana da abokan ciniki. Na kan gaisa da su idan na zo ina da ƙudurin sayen wani abu. Na farko za mu fara gaisawa cikin aminci da fahimtar juna. Sannan mafi yawa abin da na zo saye ba wai a waje ɗaya na ke fara bincika farashi ba kafin sai na bincika wuri uku sannan in yanke hukunci. Ina ya da ce in sayi abin da na zo sayi. Zan fara duba na gani wane ya fi sauƙi daga cikinsu. Wanda ya fi bada farashi mai sauƙi a gun shi zan je na yi sayayya. Amma dai mu'amala ta da, da abokan ciniki to zai kasance mutunta juna da fahimtar juna.

A gaskiya ice cream ɗin da na fi so duk bai wuce vanilla ice cream ba. Na fi jin daɗinsa, ah, fiye da duk wani irin flavor na ice cream. Na fi son shi saboda daɗi da garɗi da yake ɗauke da shi, ah, kuma baya tattare da duk wani tsami. Haka ka ga kamar flavor na strawberry gaskiya shi ba na son shi saboda tsamin-tsamin da yake ɗauke da shi na strawberry. Amma vanilla za ka ji shi da daɗi da garɗi. Idan ka ci shi ba taba za ka ji wani abu a cikinka ba. Za ka ji shi daidai.

Eh tuh ina koyan sabun fasaha ta hanyoyi da dama. Ya danganta daga yanayinta da kuma yawan mutanen da ke koyon wannan sabon fasahar. Misali, idan wata sabon fasaha ta shigo wadda ban taɓa aiki da ita ko ban taɓa ganin wani na aiki da ita, zan fara dubawa a YouTube na gani ko wani yayi bidiyo a kanta yadda ake aiki da ita da kuma amfaninta. Idan na kalli bidiyon daga farko har ƙarshe, sannan ni ma na zo na fara gwadawa na gani ko zan iya. To ta wannan hanyar nake fara bidiyon, fahimta da kuma koyon abinda sabob fasaha ta zo da shi.

Eh to ta hanyar da nake bi na magance koke-koken al'umma da kuma ƙorafi na wajen aiki, zan fara duba na gani shin ya muhimmancin waɗannan ƙorafe-ƙorafe da mutane suke yi. Shin waɗannan ƙorafe-ƙorafen suna da amfani gare su da kuma gare mu? So zan fara fahimtar shin waɗanda ke koke-koken meye amfanin su ga irin ga aikin da muke yi. Sannan wace irin rawa suke takawa. Waɗannan koke-koken idan an, idan an magance su, za su taimaka mana wajen yin aiki ba tare da wata matsala ba. So duk waɗannan abubuwa suna daga cikin hanyoyin da nake bi domin in ga, na fahimci waɗannan koke-koke amfanin su da kuma ci gaban da za su kawo mana a gun aiki.

Eh to nakan tafiya zuwa wurare mafi yawa, ya danganta daga nisan wurin da kuma kusancinsa. Idan waje na da nisa zan yi tafiya akan abin hawa ko mota ko mashin. Idan kuma wajen baya da nisa zan yi tafiya a ƙafa, wanda ba zai ɗauka minti biyar ba ko minti goma. To a ƙafa na ke takawa. Wannan hanyar za ta taimaka min domin motsa jiki shi ya sa mafi yawan duk wurin da zan je in dai kusa na a ƙafa na ke tafiya. Amma in nesa na kawai zan shiga, zan hau mashin ko kuma mota.

Eh to a gaskiya idan zan ci abinci, nafi son miya yana da zafi. Idan miya ta yi sanyi ban fiye cin abinci da yawa ba. Amma idan miya tana da zafi, za ta sa na ci abinci da yawa har na ƙoshi yadda ya dace. Aaa, gaskiya nafison miya mai zafi fiye da ta sanyi.